Abin da nake da farko lokacin da na isa ofis shine in na shiga da addu'a, kamin in zauna sai na ɗan kakkabe kujerana, na duba wuta, na kunna fanka sai in share kan teburina kamin nan in zauna. In kwakkwaso takardu-takardun da ya kamata in aiki da su, in ajiye a kan teburi, in dudduba sai in zauna sai in fara aiki.

Eh ina fara aiki kullum gaskiya a ranar Monday kuma ranar Litinin ke nan. Kuma karfe takwas, karfe takwas nake fara aiki kullum ranar Litinin. Wannan shine lokacin da nake fara aiki kullum.

Eh ina cin tafarnuwa a abinci kuma wataran ina ɗan sawa a shayi in dafa shayi da shi. Amma gaskiya bana cin tafarnuwa kaɗai haka shi kaɗai gaskiya sai dai a abinci amma bana ci gaskiya bana cin tafarnuwa dai zalla haka kawai in ɗauka in sa baki in ci gaskiya.

A'a, wurin aikin mu babu uniform. Kayan gida muke sakawa, amma dai ana sa kaya da yake da muhimmanci. Kaya da in ka sa ba za a ce ka sa kayan wasa ba kuma ba za a ce ka sa kayan da za'a raina ka ba. Muna sa kaya ne wanda in gan ka za'a gan ka da mutunci, da ƙima, da daraja. Shine kayan da muke sawa, ko da zamu sa kayan al'adan mu ne ko kuma kayan turawa. Amma dai muna sa kaya dai wanda za'a gan mu da daraja.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta sosai saboda gaskiya abin da na karanta kenan kwamfuta. Kwamfuta gaskiya yana tsara shirye-shiryen shi, ina sabunta shi sosai. In wasu application suna da sun yi baya ina yi. Sai kuma a misali, eh fina-finai da nake kallo da kuma kwamfuta. Kwamfutan na bukatan ƙarin, eh ƙarin update ina sabunta shi.

Eh ina hawan keke sosai. Don tun ina shekara takwas na fara hawan keke har zuwa na kai shekara sha takwas, sha tara, ashirin ina hawan keke. Yanzu ma in na samu keke ma zan iya hawa. Eh ma ina hawan keke ina da yawo da shi. Ina hawa saboda in motsa jiki. Ina hawa in je wurin abokanaye. Ina aike ne a gida ma ina hawan keke in je da keke sosai.

Ina zubar da shara a cikin abun da ake tara shara. In nayi shara ina tara shi a ƙofan ɗaki sai in kai cikin babban abin tara shara. In na tara sai in je waje in je in zubar da shi. Akwai inda ake zubar da shara a waje ta gefen unguwa wurin nake zuwa in je in zubar da shara sai a zo gwamnati su zo da motan su babban su kwashe.

A'a gaskiya bana amfani da matashin wuya. Bana amfani da matashin wuya gaskiya. Amma dai ina so dai in fara amfani da matashin wuya. Sai dai gaskiya a yanzu dai kam bana amfani da matashin wuya gaskiya. Ina so dai in fara in an shiga lokacin sanyi saboda yana da kyau lokacin sanyi saboda sanyin yanda yake.

Eh to kayan ciye-ciye da nake so shine su irin su awara haka, cincin, doya, biskit, kunun zaki, ridi, alewar madara, alewa daban daban. Su ne kayan ciye-ciye gaskiya da na fi so.

Eh ina samun horo a wurin aiki. Sosai sosai. Ina samun horo a wurin aiki tunda bani bane babba a wurin aiki. So babba, ogan mu babba shi yake hora mu saboda mu iya aiki, mu iya rike amana, mu san me muke yi, aikin ya tafi yayi kyau. So dole ne yake bamu horo, kuma horon gaske yana taimaka mana sosai a wurin aiki.

Eh, yanda nake kawowa gidanmu gaskiya shine ina hawan babur, mashin mai taya biyu ko kuma mashin mai taya uku. Wannan shine abun da nake kawo wa gidanmu in-- tashi daga wurin aiki ko kuma in zan je wani wuri ko ziyara haka.

Eh, ina raba abinci na da mutane sosai saboda mutane su samu. Wataran raba abinci da mutane yana da kyau yana da muhimmanci, yana ƙara dankon zumunci da kuma eh yadda da juna. Kuma gaskiya nitin da na tashi abin da nakeyi kenan raba abinci da mutane ina yi sosai gaskiya.

Tufafin da na fi so gaskiya shine tufafin al'adar mu na Hausawa. Dinkin kaya, idan ka wuri a ɗinka shi in ɗinka riga da wando in sa. Wannan shine tufafin da nake so gaske. Ban cika son tufafin turawa sosai ba amma dai shi ɗin ma dai ina sawa. Amma gaskiya na fi son tufafin al'adar mu wanda za sa inji na sa ya rufe min ko ina a jikina kuma inji ya min daidai a jiki.

Eh ina rike riga a aljuna gaskiya sosai. Wannan abu ne da na tashi da shi tun ina ƙarami. Baba na yana yi sosai gaskiya to ni sai na ɗan fara yi. Ya zama dai kamar gado ne. Eh ya zama kamar gado ne, so gaskiya ina yi sosai yanzu haka na girmama ina yi. In na sa hannu alju ina jin daɗi ina tafiya da shi. In na saya a wuri ina sa hannu alju gaskiya sosai.

Inda nake inganta aikinmu gaskiya ina inganta aikinmu ta hanyar da ya kamata. Bana wasa da aiki, duk aikin da aka bani ko aikin da nake da shi ban gama ba ina kokari inga na gama shi. Kuma ina ɗaukan mahim-- muna ɗaukan aikinmu da muhimmanci saboda shine zan yi abiya ni, in samu in ci abinci da shi, in sayi kaya, in biya bukatuna. To gaskiya ina ɗaukan aiki da muhimmanci sosai da inganta ina inganta aikin sosai. Bana wasa da shi, ina tabbatarwa ina inganta duk wani abu da yake aiki, oganaye na masu koya min aiki, wurin aikin da abubuwan da ake a wurin aiki. Bana wasa da duk wani abun da yake wurin aiki.

Eh gaskiya ina cin abinci da cokali kuma ina ci da hannu. Eh abu ne, abinci ne wanda akwai wanda dole da cokali zaka ci, akwai wanda kuma dole da hannu zaka ci. To ya danganta amma nafi cin abinci gaskiya da cokali. Da hannu kuma akwai abincin da dole ne sai dai ka ci da hannu ko da cokali ma in ka ci ma ba zai yi ma ji da ba zaka ji daɗin cin abincin ba.

Eh ina biyan kuɗi ta waya, kuɗi ta waya ai dole ne saboda ina tura ma mutane kuɗi kuma daga zuwa wurare da nisa ina sayan abubuwan da nake browsing da shi na yanar gizo data ina sa kati a waya kuma in sayi abu a waya a yanar gizo so ina biyan kuɗi ta waya sosai.

To! Eh, ina kallon inuwa na. Ina kallon inuwa na jifa jifa, wataran da dadare, wataran da rana. Musamman da daddare ma dai in hasken wata ya fito sosai, eh ina duba inuwa na ingani. Ina kallon inuwa na gaskiya. Wannan abu ne da mutum ya girma da shi yana yi, so ba wani abu bane. Amma dai ina kallon inuwa na kam tabbas ina kallon inuwa na.

A'a gaskiya ban iya tuƙa mota sosai ba amma dai ina iya tukawa, sai dai ban ƙware sosai ba. Ina de kokarin samu ingana kware in shiga makarantan iya tuki in koya, amma dai gaskiya ba, ba zan ce ina iya tukin mota ba sosai gaskiya amma dai na iya ba dai iyawa sosai ba.

Eh, ina son bude taga a ɗaki gaskiya saboda a wataran aka ana zafi. Wataran kuma ɗakin yana bukatan iska, idan ya shiga yana fita. Saboda ɗaki wurin ne da ake kwana, ake bacci kuma akwai banɗaki a cikin ɗaki. So yana da kyau iska idan ta shiga kuma da shike ba ko yaushe ne ake kawo wuta ba, lantarki. So ɗaki sai yayi zafi ko wani wari haka da sauransu. Tun da wurin ɗaki wurin ne da ake kwance kayan sawa da sauransu. So gaskiya ina buɗe taga.

Eh tabbas ya, ina kallon wata da daddare in kwanta tabarma musamman in lokacin da watan ya fito, ya yi fito da girma. Za ka ga kamar ya matso kusa kusa saboda yanayi ma na canjawa a lokacin. Sai ka ga yanayi ya canja, sai ka ji wani ni'ima, wani daɗi haka da sauransu. Gaskiya ina kallon wata da daddare ina jin daɗi, ina kallon wata yana fita yanda ya kamata kuma wuri zai haske sosai. Kana tafiya ko kana wani abu a cikin wata a waje za ka dinga jin wani ni'ima. Za ka dinga ganin abun da ma ya faɗi a kasanka kamar rana. Kawai de hasken dai ba ɗaya yake da rana ba amma dai kallon wata da daddare dai ina yi sosai ina jin daɗin shi.

Eh lo, yaushe nake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa sau ɗaya a sati, kamar ranar Alhamis ko ranar Asabar. Wannan sune lokutan da nake zuwa kasuwa, ranar Alhamis ko ranar Asabar. In je in sayi kayan abinci, eh wanda suka ƙare ko wanda ya kusan ƙarewa kuma da kayan sawa, wanda in na gani ina so in siya, in na samu kudi kenan. Wannan sune lokutan da nake zuwa kasuwa.

Eh ina cin goro gaskiya amma ban cika tauna goro sosai ba saboda yakan iya jawo illa a jiki. Saboda in lokacin da ban da lafiya bakina ba daɗi ina so in samu wani abun da zai gyara min baki. To shine nakan nema goro in tauna. Eh ina tauna shi kaɗan sai bayan wasu mintuna kaman bayan awa ɗaya ko minti talatin sai in kara tonawa kuma. Eh ina taunawa amma gaskiya ba sosai ba sai in yi shekara ɗaya ba ci goro ba gaskiya.

Eh, ina son kallon faduwar rana. Faduwar rana, faduwar rana lokaci ne da yake da ni'ima. Eh, ina son kallon faduwar rana. Faduwar rana, faduwar rana lokaci ne da yake da ni'ima. Za ka ga yanayi ya canja Abu ne da mutum yake so ya gani, abin sha'awa, abun da yake sai ka ga yanayi ya canja idanunka. Rana na faɗuwa kuma kaga dare ya shigo. Gaskiya ina matukar son kallon faɗuwar rana. Maganan gaskiya abin faɗuwar rana lokaci ne da nake so kuma lokaci ne da kowa zai so in ya gani sai kaji koda baka cikin jin daɗi sai kaji kana cikin wani jin nishaɗi wani jin daɗi saboda yanayin faɗuwar rana sai ka ga yanayi ya canja gaba ɗaya. Gaskiya ni abun da yasa nake son kallon faɗuwar rana sosai. Eh sosai sosai kuma ina koya ma mutane ma kallon faduwar rana saboda abu ne da in ma mutum bai sani ba yana da wani ka'ida yana da wani, yana da wani ni'ima sosai a cikinta.

Eh ina karatu kafin in kwana. Eh karatun da nake yi kafin in kwana ya danganta, ina iya karatun makarantan boko ko kuma karatun addini, duka dai ina yi. Eh saboda kafin mutum ya kwana ya bacci yana da kyau mutum ya yi karatu gaskiya. Lokacin yana ɗan shiga kai, ka kai kwanta sai ka tashi ka ji abin yana kanka. Wani kamma shi kenan ya zo na kenan.

Wasan da na fi so shine wasan badminton. Shine wasan da nake bugawa da ake bugawa da racket da shuttle. Eh, wasan da nake buga na tashi tun ina shekara bakwai takwas. Baba na naga yana bugawa ni ma shine ya fara ya siya mana kayan wasa. Har na girma ya zo ina ya saya ma kaina kayan wasa. In je in buga har na taɓa cin wani gasa ma da aka yi sau biyu. Ina yi bugawa, ina cin gasa. Eh wannan gaskiya dai shine dai wasan da nafi so kenan mai suna badminton. Eh da ni da yaya na duka dai shi muke bugawa.

To madubin da muke da su a gida gaskiya shine madubin ɗakin, ɗakin mata guda ɗaya na banɗaki guda ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar banɗaki biyar. Ko muna da madubi shida kenan. Oye wannan sune yawan maduban, madubin da muke da su a gida. Eh sai kuma akwai madubai da na sani. Eh guda shida manyan madubi kenan. Akwai ƙananan madubi kuma wanda su kuma ajewa ake akan tebur. Su kuma guda uku ne saboda teburan guda uku ne da ake ajiye kayayyakin man shafawa na ado na kwalliya na mata. Eh so waƴannan sune dai maduban da muke da shi. Muna da madubi dai gaba ɗaya eh gaba ɗaya madubai tara kenan muke da su. Oye ga shida sai ga uku ƙanana. Manya shida ƙanana uku. So muna da madubi guda tara kenan. Waƴanda dai na sani kuma nake gani sune wanda na faɗan nan kenan guda tara. Ban san kuma in akwai wasu ba. Amma dai wanda na sani kenan guda tara.

Eh ina duba daftarin kuɗi gaskiya saboda abu ne da yake da kyau ka duba ka san nawa ne ya yanayin ajiyan da ka yi kuma nawa ne a ciki abubuwan da za ka yi, ka yi lissafi jifa jifa saboda yana da kyau mutum ya duba daftarin kuɗi. Eh gaskiya ina duba kuma bana wasa gaskiya da daftarin kuɗi. Eh daftarin kuɗi bana wasa da shi gaskiya ina in yi tsowa in duba in tabbatar komai nanan daidai.

Ina goga hakori sau biyu a rana, wataran sau ɗaya a rana. Eh saboda yanayin da ake ciki. Amma dai na fi goga hakori gaskiya sau biyu a rana, saboda in nayi da safe bazan sake yi ba kuma sai da daddare. Amma watanan in naci wani abu gaskiya ina iya goga hakori ma da rana. Saboda watanan wani abun in kaci bai kamata ka shiga cikin jama'a ba za a dinga jin warin bakinka, abun da ka ci. Eh to sai in goga, sai in goga hakori na kawai in wanke.

Eh ina cin salati gaskiya. Ina cin salat sosai. Ina iya ɗiban salat shi kaɗai haka in haɗa shi da-da yaji da mai in ci. Ko in zuba a abinci kamar shinkafa ko taliya eh in ci ko awara. Eh ina zuba salat sosai a kai in ci gaskiya. Salati abu ne da yake da kyau eh amma sai dai salatin da aka wanke shi yawan ku sosai ba datti ba ko mai shi nake ci.

Eh ina ƙetare ƙafafu sosai. Wannan abu ne wanda na girma tun ina ƙarami na tashi da shi. Baba na na yi kaman gado ne, mahaifina na yi da ya rasu. Sosai ni mana saba da abin gaskiya tun ina ƙarami. Har zuwa yanzu a girma na in na zauna haka kawai sai in ji ɗora ƙetare ƙafafu na. Kuma in ba na ƙetare ba bana jin daɗin zama haka kawai.

Eh, abun da yafi mafi mahimmanci a cikin abokantaka gaskiya shi ne yadda, yadda da juna shi ne yake da mahimmanci a abokantaka. Na biyu shine hakuri. Hakuri ma yana da mahimmanci a cikin abokantaka. Na uku shi ne taimako, taimakawa juna. Taimakawa juna ba wai dole sai kuɗi ba saboda wasu abokantaka suna ganin kuɗi ne shi ne abokantaka. A'a, taimakawa juna kuɗi ne. A'a, ba kuɗi ba ne. Taimakawa juna shi ne in mutum na cikin damuwa, neman shawara ko wani hali ya shiga wani abun da yake yi bai da kyau ko kuma wani hali ya shiga na, eh, matsala daga gida ko iyaye ko ƴan uwa ko mata ko yara sai a bashi shawara. Amfanin abokantaka kenan. Ko kuma yana so yayi wani abu babba to abun kuma yana bukatan natsuwa, yana bukatan shawara, yana bukatan tunani a kai. To kana da abokan, abokinci, aboki ya kamata abokan, abokinka ko abokanayenka su taimaka maka wajen ba da shawara wajen nuna ma goyon baya akan wannan abun da zaka aikata. Shi ne abun da yafi mafi mahimmanci gaskiya a cikin abokantaka.

Gaskiya kiɗan da nake son ji shine kiɗan mutanen Amurka. Kiɗa wanda yake duka sosai za ka ji komai na fita. Duk wani wake-wake a maganganun da ake faɗa a kiɗan mutum yana ji, yana fahimta. Gaskiya shi ne kiɗan da na fi so kiɗan Amurka, kiɗa kaman kiɗan EDM, kiɗan soundtrack da dai dai sauran su.

To abunda nake shirin yi a ƙarshen mako gaskiya ba wani abu bane babba illa inga na shirya yanda zan shiga sabon mako lafiya lau kuma ina ƙoƙarin shirya duk wani abubuwan da nasan nayi a mako gaskiya in shirya in tabbatar na kammala su. Wanda nasan bazan iya kammalawa ba a ƙarshen mako toh sai in ajiye shi in rubuta in ce toh wannan bai kammalu ba sai na shiga sabon mako zan yi. Toh abunda nake yi gaskiya a ƙarshen mako kenan.

Eh kullum ina kulle ƙofa gaskiya. Kullum ina kulle ƙofa saboda kulle ƙofa abu ne da yake da muhimmanci. Saboda za ka iya, a misali kamar ƙofan ɗaki za ka iya ka aje wayanka, kwamfutanka, agogo, abubuwa masu tsada wanda za a iya zuwa a ɗauka. Akwai wanda abubuwan da an ka aje mutum wani zai iya zuwa gidan, gidanku ya shigo ya zo ɗakinka ya ɗauki abu ba ka sani ba. Amma in ka na kulle ƙofa gaskiya to ka ga zai yi wuya mutum ka ga ya zo ya shiga ya ɗauka abu. Shine amfanin kulle ƙofa gaskiya. Ina kulle wa sosai musamman in zan je wani wuri da nisa wanda zan yi kamar mintuna biyar ba zan dawo ba kafin in dawo. To gaskiya ina kulle ƙofa. Ko kuma ana taro a gida ko wani abu haka a gida zan kulle ƙofa shi ma saboda mutane za su iya su shiga ɗakinka su zo na a'a wasu su shiga kawai suyi wani abu. Don haka ya tafi faruwa da ni lokacin ɗakina kawai na mutane sun zo falon gida sai ɗakina a buɗe. Suna zuwa kawai su kuma sai suka buɗe ɗakina suka shiga suka zo na. Ba tare da ina sani ba. Ina dawowa kenan kawai shiga nake nan sai na gan su a cikin ɗakina suna zo ne. Kuma akwai kuɗi a ciki, akwai waya a ciki, akwai kayana a ciki, akwai abubuwa masu muhimmanci. To ka ga ban san su ba amma da suke taro aka yi a gidan sun shiga ɗakina suna ganin don ni ban da aure ni namiji ne to sai suna ganin ba kome bane. To gaskiya hakan bai dace ba. E gaskiya hakan bai dace ba. To ni shi yasa nake kulle ƙofa. Kullum bana wasa gaskiya da kulle ƙofa. Ko zan je in sayi abu ne tafiyan ɗin ba zai, in dai zan tafiya da ba zan ga ƙofan gidana ba, ƙofan gidana ya yi nisa to gaskiya zan kulle ƙofa. In kuma tafiya ne wadda in na juya ma zan iya ganin ƙofan gidana, zan iya ma in ji murya mutum ma in ya zo ƙofan gidan daga nesa zan iya gani zan iya ma mishi magana in ce mishi a gashi, gashi, gashi, gashi to wancan ba sai na kulle ƙofa ba amma dai a kullum kam ina kulle ƙofa gaskiya saboda tsaro.

Eh gaskiya lokacin da nake so nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidanmu gaskiya kaman sau biyu a rana ko sau uku a rana. Wanna sune lokacin da nake tsarkake gidanmu saboda datti da baki da suke shigowa ya kamata su zo su ga gida an tsarkake shi, yayi kyau, yayi abun sha'awa, abunda in ma an fita waje za a ce wannan gidan suna tsarkake kansu.

Eh to jadawalin, jadawalin aikinmu wanda yake gaskiya jadawali ne da yake da tsari, yake da, yake da abun sha'awa, yake da ma'ana. Abu ne wanda dole ne sai dai ka bi shi a hankali, ka duba shi ka gan "Eh wannan jadawalin abu ne da aka zauna aka yi tunani a kan shi ka mun a yi shi." Eh to ni jadawalin aikinmu yanda yake kenan.

Eh gaskiya na fi son shayi, saboda kofi yana da wani abu da ake ce mai kafen. To ban cika son shan abun da yake da kafen a ciki ba, saboda yana bada illoli a ka ce. Toh na fi son shayi. Yau nan ma sai da na sha shayi da safe. Eh gaskiya na fi son shayi akan da kofi, saboda ma shayi ma ya shi min saukin samu a nan ko in haɗa akan na kofi.

Eh ina tafiya da sauri, ina tafiya da sauri sosai. Eh tafiya da sauri tafiya ne da mutum yakan yi a lokacin da yake cikin wani damuwa. To ina tafiya da sauri kuma in zan je inyi wani abu ina dan so in isa da wuri ina tafiya da sauri. Kuma misali an aike ni aka ce in sauri in je in kawo abun to shima ina tafiya da sauri. Wannan sunan lokuta amma babu wai haka kawai nake tafiya da sauri, sauri, sauri komai sauri, sauri ba'a. Ina tafiya da sauri ne in dai wani abu da nake so in yi yake da mahimmanci ko ana jirana ko ana so in kawo wani abu yauwa ko kuma akwai wani abun da na ajiye ya kamata in koma jinduba in gani kar a samu damuwa to shine nake tafiya da sauri.

Eh ina koyan wata yare, yaren da nake koya ina koyan yarurruka guda uku. Ina koyan yaren China, yaren Arabic sai kuma yaren India. Wannan sune yaren da nake koyo a yanzu, sanda in na iya na san dai ba ƙaramin taimako za yi min ba nan gaba. Shi yasa nake koyan su. Kuma ina koyan yarurruka ne a ƙallon fim ko kuma jin TikTok ko Facebook. Eh wayen nan wuraren da ko WhatsApp yanar gizo kenan a kan social media. Waɗannan sune wuraren da nake gani ina koya. Kuma har da wani ɗan ƙasan da nake son koya yaren shi, ya iya Turanci sai mu dinga da Turanci da yaren shi. Mu dinga koya a hankali, a hankali, a hankali har in zo in iya. Eh waɗannan sune yararen da nake koya China, Turanci da Ingilishi.

Eh to, 'ya'yan itacen da na fi so gaskiya ina son 'ya'yan itacen mangwaro, 'ya'yan itacen lemu, 'ya'yan itacen kashu, 'ya'yan itacen lemun tsami, 'ya'yan itacen jinin kafuri. Waɗannan su ne 'ya'yan itacen da na fi so gaskiya.

Eh yanda nake haɗuwa da abokan ciniki gaskiya ina haɗuwa da su a online ko kuma a waje. Amma na mafi yawanci na fi haɗuwa da abokan ciniki ta online ne. Saboda yawancin abunda nake yi ta online nake yi. Ta yanar gizo kenan. So ta wuraren nake haɗuwa da abokan ciniki muyi magana, muyi waya, mu gaisa in nuna masu abunda nake yi su kuma in suna da bukata in musu, in gaya musu kuɗi, su tura min a banki in biya su biya ni. In musu aikin su in tura musu aikin su.

Sabulun da nake amfani da shi shine sabulun Septol, sabulun da yake kare, yake gyara jiki, yake cire cututtuka da sauransu. Wannan shine sabulun da nake amfani da shi gaskiya. Eh, saboda ka yi wanka za ka ji daɗi in ka gama wanka. Zai gyara ma jiki, zai wanke ma jiki mai kyau, ya fitar da duk wani cututtuka, duk wani datti, duk wani abu da yake jiki, wani ƙwaro, wani ƙurji da ya fito a fiska, a kai, a ƙafa, a hannu, a ciki, a ko'ina, duka. Wannan shine sabulun da nake aiki da shi.

Eh ina son abinci mai yaji gaskiya sosai, saboda yana daga cikin kaman eh garin da na tashi. Mahaifiya na tana son abinci mai yaji baba na ma haka. So gaskiya shiyasa ni ma na fara son abinci mai yaji saboda abinci mai yaji gaskiya in dai ba busasshen yaji bane yana gyara jiki, yana gyara jiki, yana sa abinci yayi daɗi kuma zaka ji sha'awan gobe ka sake neman abincin kaci. Kuma gaskiya abinci mai yaji abinci ne da yake da kyau kuma ba sosai ba da yajin. Yajin dai ba'a so a'sa shi dai da yawa. A'sa dai yajin ɗan kaɗan yauwa, a'sa yajin ɗan kaɗan ya ɗan ji amma ba wai yaji yayi yawa sosai ba. Eh amma gaskiya ina son abinci mai yaji sosai. Don ko a gidan mu an san abinci mai yaji abinci neni Eh abinci mai yaji gaskiya abinci nane sai dai ba na ci sosai saboda namiji bai kamata mutum ya dinga cin abinci mai yaji sosai ba. Ya dinga sa a gaba yana ci saboda yakan rage lafiya kuma in mutum ya girma zai iya kamansa.

A'a bana cije farce gaskiya. Bana cije farce saboda kazanta ne. Cije farce bai da kyau, datti sai ka ci datti a bakinka. Gaskiya banda dogon bayanin da zan yi akan wannan, amma bana cije farce. Kuma in na ga mutum na cije farce in wanda zan iya giya mishi ne bai da kyau, zan giya mishi ya daina cije farce gaskiya saboda datti yake ci. Cuta.

Eh, ina iya ɗaure kulli. Ina iya ɗaure kulli sosai, ya ɗauru mai kyau. Eh, ina iya ɗaure kulli sosai, ya ɗauru. Ɗaure kaya a kan babur, a kan mota, ah, ah jikin bango, dukka ina ɗaure kulli sosai gaskiya ya ɗauru mai kyau.

Eh gaskiya ina farkawa kullum da asuba saboda sallah. Wanna shine lokacin da nake farkawa kullum. Ko wani rana da asu suba ƙarfe biyar shine lokacin da nake farkawa. In tashi in je in sallah sai in dawo in zo. In ma ban da wani aiki in kwanta. In kuma akwak wani aiki in yi, in tafiya zan yi, in tafi tasha.

Eh ina ajiye hotunan wayana a Google. Eh wannan shine wuraren da nake ajiye hotunan wayana gaskiya. Google nake yawan ajiyewa ko a memory. In kuma na ga sunyi yawa ina iya cirewa a memory in ajiye shi a kwamfuta. Abin da ya sa saboda wataran waya zai iya ɓacewa ko ɓatawa ko ina buƙatar wani hoto mai mahimmanci to zan bukace shi a kwamfuta in duba in gani.

Lokaci na shekarar da na fi so shine lokacin sanyi, lokacin ruwa. Wannan sune lokutan da na fi so. Na fi son ma lokacin sanyi saboda lokacin sanyi lokaci ne da wedan yake da daɗi. Za ka yi bacci rana bacci da daddare daɗi. Kuma in za ka fita ma ba zafi, za ka fi jin daɗin yawo. Duk abin da za ka yi, za ka dinga jin shi ba a cikin takure ba. Gaskiya ce sa ni ke son lokacin sanyi. Lokacin ruwa shi ba lalle bane ka fita yawo saboda ruwa na so kowa, amma dai bacci za ka ji daɗin bacci da kuma za ka yi noma da sauransu. Amma na fi son lokacin sanyi gaskiya.